To, miya dai kala kala ne, kuma miya dai akan yi shine domin a ci abinci da shi. To akasari dai abinci da ɗumi yafi daɗi. Dan haka miya da zafi yafi daɗi. Ni dai na fi son miya mai zafi. Domin miya in da zafi ko da abincin ma ba zafi zaka ɗan ji shi da ɗan dama. Ta yadda zaka ci ba tare da ka takura ba. Domin cin abu da sanyi ma zaka ji shi ko da da daɗi bayi da daɗi. Amma in yayi zafi yafi daɗi. Dan haka na fi son miya mai zafi akan miya mai sanyi. Saboda miya mai sanyi ma wani daskarai ba zai yi ba. Zaka taɓa jin daɗin shi ba gaba ɗaya. A nawa ra'ayin na fi son miya mai zafi.

Toh da yake saƙonni suna zuwa akai-akai. To kuma saƙonni ya danganta. Akwai saƙo wanda ake turo wa ta waya, akwai wanda ake turo shi a rubuce akawo ta envelope. To a-akai akai ni idan na ce wai ga adadin lokacin da nake duba saƙonni to na ma yi ƙarya. Akai akai in na waya ne daga na ga notification zan duba. In kuma wanda aka turo ne ta mail ɗin aiko da saƙo na rubutacce ana kawo shi shi ma zan duba shi. To akai akai ba zan iya cewa ga adadi ba. Yanayin saƙo yadda yazo yanayin yadda nake duba. In, in ya zo guda goma ne a lokacin zan duba shi. Su gaba ɗaya in ma zan tura zan mai da martani ne sai in mai da martani. To ina duba saƙonnin aiki akai akai da zaran sun zo da zaran kuma na duba su da zaran kuma na bada amsa.

Ciniki ai abune ne wanda ya zama dole. Indai ba ka je inda idan zaka ga abu aka rubuta kuɗin shi ba, wasu supermarket ɗin to baya da za ka yi sai ka haƙura. To indai ba haka ba. In naje kasuwa ina yin ciniki da abin da aka faɗa sai na neman ragi. In an ce naira goma, an ce naira shida ko naira biyar, daga haka mu daidaita. To a dan haka ina yin ciniki, in naje kasuwa da abin da zan saya aka faɗa min kuɗi, ina yin ciniki ina neman ragi. Saboda wani kayan za a sa mai kuɗi da yawa kuma kana so. To in aka faɗa kuɗin shi kalaba biyu ko kalaba uku daga nan za ka zo har ka gane asalinta, wato kuɗin koma nawa ne. Sai sa'ad da naje saya da abin da aka faɗa zan yi ciniki domin in san asalin farashin shi. Duk sanda na shiga kasuwa naga abu aka faɗa min kuɗi sai na yi ciniki a kasuwa. Saboda da haka ne zan gane ainihin kuɗin.

Babban gida ai sai attajiri. Ba ni da babban gida, ƙaramin gida gare ni na haya ma. Ɗan ƙarami ne nake manage ake zaune. Kuma babban gida ai, zan ce ma wani lokacin yakan zama lalura ko matsala. Saboda ko kula da shi ma gidan ka ƙawata shi sanya mai abubuwan da zai sa gidan yayi kyau ko kuma dangana da abin da ya shafi fenti ko kayan cikin gida su labilaye, su gadaje, TV, kujeru, ka nemi dining table, ka nemi sitting room, sitting chairs aside apart from na zama da dai sauransu. So babban gida ni awuri na ma matsala ne. Ƙaramin gida gare ni dai dai, wanda zan iya yin komai yadda nake so. Ba ni da babban gida.

To rufe baki lokacin hamma, ai abu ne wanda yake da kyau saboda ko ba komai ba ka san abin da zai iya shiga cikin bakin naka ba. Kana iya hamma iska tare da cuta ya shiga. Kana iya hamma wani ƙwarin ya faɗo in ba ka rufe bakinka ba. Kuma kamar ma wani ma da yadda addinin musulunci ya ce, inda akan ce don a tsauratar da mutane idan ka yi haka ba ka sa, ba ka rufe baki ba ko ka sa hannu sheɗan nama fitsari. Kaga bashi da wannan. Saboda haka duk hamma muna rufe baki saboda, ah, gudun kar wata cuta ko wani abu sai ya sa musulunci ya faɗi haka. To idan za mu yi hamma, duk a lokacin hamma ina rufe bakina. In dai zan yi hamma, to sai na rufe bakina.

Bukukuwa dai suna da yawa. Akwai bikin maulidi, akwai bikin babban sallah, akwai bikin ƙaramar sallah, akwai bikin suna, akwai bikin aure, akwai bikin sabin, akwai bikin aaah murnar zagayowar shekara. Sannan kuma akwai bukukuwa na tunawa da wasu abubuwa kamar ranar zagayowar aure da dai sauransu ko ranan suna. To ni duk bikin da na fi so shine bikin aurena. Sai kuma a biki na biyu shine bikin da na fi so ma gaba ɗaya, inda aka haifi mun ƴa ta ranan sunan Tafari. To wannan ranan bana mantawa dashi saboda abin da na fara samu na mallaka nawa a rayuwa kenan. To don haka waƴannan bukukuwan guda biyu su na fi so.

Wannan tambayan dai, ah, ta zo da abu biyu. Wane irin jaka kake, kake kai? Ko ko dai ana nufin jaka na, eh, dabba? To in jaka ne, ni bani da wata jaka da nake kai. In kuma jaka ne wanda ake ɗauka na hannu ko na ratayawa ko na zuba kaya? To ni, ah, irin jakan da nake kai shine na baya. Shine na fi amfani da shi in zanyi tafiya zan iya zuba kayana in ɗauka in rataya shi a baya. Ban cika amfani da jakar da ake ja ba, trolley bag bana amfani da shi. Jaka da ake ratayawa shi nake amfani da shi.

To, a makullai dai kala kala ne. Makullan gida nakan ajiye su akan, akan aa wato tebur. Makullai kuma wani lokaci nakan rataye su. Wani lokaci kuma nakan bar makulli a jikin ƙofa. In kuma zan fita ne ba na ajiyewa, nakan saka shi a cikin aljihuna in tafi da shi duk inda nake. In na dawo in fito da shi in kuma na dawo, ina dawowa zan ajiye shi inda in na tashi zan ɗauka kaman kan tebur ko kan madubi ko na barshi a jikin ƙofar da na buɗe. A inda nake ajiye makullan kenan duk sanda nayi amfani da su. Sabida makulli na da wani abu, idan baka ajiye shi inda zaka gani ba to zai iya sammatsi. Ka zo lokacin da kake da buƙatar shi, ka neme shi ka rasa. Shi yasa nake ajiye makullina a inda da zarar na zo zan gan shi. To ina ajiye makullina a kan drawer ko kan madubi ko in barshi a jikin ƙofa. A nan ne nake ajiye, aa duk wani makulli da nake amfani da shi.

Sauro dai abu ne wanda dole ma mutum ya kare kansa da shi. Saboda idan mutum bai kare kansa daga shi ba to zai iya zama masa matsala ta wurin sanya ma shi cututtuka ko cuta. Saboda zai cije ka, ya zuba maka guba ko wata cutar. Kuma in ya iya ja wani jinin a jikinka ya tashi ya sa ma wani. Shi ya sa nake kare kaina daga sauro ta amfani da maganin sauro. Ah magani na takadda na wuta wadda aka kunna na hayaki ko na hayaki wadda ake cewa mosquito coil ina amfani da shi. Sannan wani lokaci ina amfani da Adria wato man shafawa na maganin sauro. Shima ina amfani da shi domin kare kaina daga sauro. Wani lokacin kuma in sauron ya yi yawa, in na fita ne majalisa in muna zaune to sai mu sa safa mu shafa mai saboda safa zai hana su cizon ka ko kuma zai rage masa cizon naka. To yadda nake kare kaina kenan daga sauro don gudun kar ya cije ni ya sanya mini cuta a cikin jikina.

Kiɗa de kala kala ne, akwai goge, akwai shantu, akwai kalangu, akwai duma, gasunan kala kala akwai kuma na zamani na fiyano to dukkansu kiɗa ne. Toni duk a kiɗa nafi son kiɗan duma, sai kuma na zamani na fiyano. Wa'innan kiɗan sune kiɗan dana fi so nake son in nake jinsu. Ko awaƙa ne in akayi aka sirka da su wani zubin kalangun ma aka saka shi yakanyi daɗi. To adon haka nafi son wa'innan kiɗan amma in gaba ɗaya ne tona fi son kiɗan duma. Domin kiɗan duma yana tashi sosai, ina jinki.